Yaya kake kare kanku daga sauro? Eh ina kare kaina daga sauro wurin yin amfani da net ko kuma magani ko kuma mosquito coil wato maganin sauro. Shine nake amfani da shi, amma in bamu samu irin wannan ba akwai ganyen da muke amfani da shi mu nan na gargajiya na muke amfani da shi. Sai kuma muna kakkaba ɗaki muna kokkore sauron saboda dai mu samu kwanta cikin kwanciyar hankali, sai kada sauro ya ci je mu ya cutar.

Menene mafi muhimmanci a kasuwancin ku? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci na, shine darajar kostomana, watan abokin cinikina. Ina daraja shi sosai saboda shi abokin ciniki gaskiya yana da matuƙar amfani gaskiya. Yana da matuƙar amfani a wurin kasuwanci. Shi, abokin ciniki gaskiya ba'a wulakanta shi. Shi kuma abokin ciniki, aboki ne wanda yake kawo harkan arziki. Shi ne kawai.

Kana saurarar rediyo? Eh, ina saurarar rediyo wurin jin abubuwan da suke faruwa na nesa da na kusa da kuma amun al'ajabi da kuma abubuwan daidai don ƙaru da shi na ilimi da kuma na zamantakewa da kuma na iya zama da mutane. Eh gaskiya ina ƙaruwa gaskiya da--da rediyo kuma ina sauraron shi sosai musamman a lokacin da yanzu saboda social media yayi yawa saboda shi yasa ba'a wani saurarar rediyo sosai. Amma gaskiya rediyo na da matuƙar amfani gaskiya saboda shi rediyo gaskiya shine hanya na farko wanda aka fara sadar da zumunci kuma an.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jikina kullum wurin hanyanyin ta-- wurin ta hanyoyi kamar haka akwai tafiya, akwai kuma shiga filin ƙwallo wanda za ka yi ƙwallo, akwai kuma wanda za ka je ka yi gyming, waton motsa jiki ɗin. Eh gaskiya motsa jiki na da matuƙar amfani gama duk wani irin mutum nema dai jiki na da matuƙar amfani kuma yana ƙara mashi kuzari da lafiya.

Sau nawa kake amfani da yanar gizo? Ina amfani da yanar gizo gaskiya sosai ba kaɗan ba. Saboda gaskiya yanar gizo ya ɗan wayar da mutane kai sosai. Kuma gaskiya yana da matuƙar amfani, musamman yadda aka ƙakaɓa mana dashi a cikin al'amurarmu na yau da kullum. Kaga dole muyi amfani dashi kuma dole mu yi ta'ammuli dashi wurin ko wurin abubuwan da suke faruwa. Ka ga nan da nan an yaɗa shi a internet. Ka ga shi internet yanar gizo ke nan. Shi yanar gizo yana da matuƙar amfani gaskiya.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri in ina so in je wani guri cikin uzuri, cikin gaggawa haka idan ina son inje wuri cikin gaggawa gaskiya ina tafiya da sauri. Saboda gaskiya tafiya da sauri ma shi ma ya, shi ma kamar motsa jiki yana daga cikin part of motsa jiki. Eh shi gaskiya tafiya da sauri kuma yana da matuƙar amfani saboda zai, za ka je inda kake so kaje cikin lokaci, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga ka isa inda kake so kaje. Eh gaskiya tafiya da sauri Alhamdulillah indai kana da lafiya, kana da ƙarfin da zaka iya tafiya da sauri to wani lokacin ma gwara ma ka tafi a ƙafa ka hau abin hawa saboda abin hawa yana ɗan ƙara wa mutum abubuwa daya amma shi ka ga tafiya ma a ƙafa shi ma yana daga cikin jerin abun da ake cewa motsa jiki. Eh gaskiya wannan.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? Eh, inason ɗaki mai kyau mai kyau, mai armashi, mai kyau sosai wallahi. Saboda gaskiya shi ɗaki da kake ganin shi kala-kala ne. Amma ɗakin da na fi so, inason ɗaki mai AC, mai fan, yana da kuma globe a jikinsa. Waton kwan fitila kenan, yana da shi komai da komai. Gaskiya alhamdulillah muna buƙatar wannan gaskiya sosai. Abin da na fi so kenan a cikin ɗaki kuma ga freezer gasu kayan irin kayan shaye-shaye, irin su kayan lemon kwalba su wani da sauransu. Duk haka ne abubuwa da wanda za su ɗan kwantar mu da matarai.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya, musamman kamar, mic ke. Na, eh gaskiya yana taimakawa sosai. Koda wurin kiran sallama, yana taimakawa wa 'yan su daga can, ne sa ji, kuma su ƙara so su fahimci abin da ake, ake, ake yi kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. To kaga mataimakin murya gaskiya ya taimake mu sosai, kuma ya amfane mu sosai. Koda ɓangaren addininmu na Musulunci, gaskiya mataimakin murya ya ba mu amfani sosai. Alhamdulillah.

Kana shan madara? Eh, gaskiya ina shan madara. Tum madara ni na fi shan madara wanda ake ce wa mutum madaran milki. Madarar shanu ma ita ma tana da ma matuƙar amfani a jikin mutum. Tana ma kure ma mutum sanyi. Kuma ina shan madara irin na gwangwani, irin na ruwa, haka duka ina sha. Eh, gaskiya suna da daɗi, kuma akwai daɗin sha dai a taƙaice ɗaima akwai daɗin sha. Kuma akwai amfani a jiki sosai, da sosai, ƙwarangaske. Saboda gaskiya madara eh, Alhamdulillah yana da kyau a jikin mutum. Idan ma ka lura ma cewa, yanayin, mutum ko da a ce ya ji ya sha wani abu da ya kaudar mai da hankali, ana iya haɗa shi da madara. A ɗauko Maltina kuma a haɗa. Sai kaga an ba mutum, sai kaga abin yanzu ya kwanta. Kaga ta ɓangare ɗaya magani, ta ɓangare ɗaya lafiya, ta ɓangare ɗaya kuma daɗi. Kaga abubuwa ne uku suka haɗu wuri ɗaya, sai suka ba da shinshina.

Wacce hannun ka fi amfani da ita? Mu a addinin Musulunci ya nuna mana cewa ɓangaren abun, abun wanda yake da kyau bashi da ƙazanta shi za ka yi amfani da hannun dama. Ɓangaren ƙazanta za ka yi amfani da hannun hagu. Ko wacce hannun dai tana da amfanin ta. A taƙaice shi ɓangaren hannun dama zai yi amfani da ɓangaren cin abinci, shan ruwa, shan dai wani abu dai mai kyau haka amma kuma shi ɓangaren kau da ƙazanta shi kuma za ka yi amfani da hannun hagu to amma dai a daƙa ce hannun dama ita aka fi amfani da ita ma. Saboda ita ka ga aikace aikace, rubutu da sauran su amma shi kuma ɓangaren hannun ka ga irin dai wanke gashi, wanke fitsari, abubuwan ne da bai da kyau da haka sai ka ɗauke shi da hannun hagu. Amma da a taƙaice ita dai hannun dama ita aka fi amfani da ita kawai.

Menene kayan ciye-ciyen da ka fi so? Eh gaskiya kayan ciye-ciyen da na fi so suna da yawa fa gaskiya. Kaga ina son, indinga cin ƙwai, indinga cin nama, sakwara, cincin awara. Gaskiya suna da yawa, suna da matuƙar yawa irin kayan ciye-ciyen da na fi so. Saboda gaskiya idan na ce zai lissafa su, malam in ya kai kusan minti uku zuwa huɗu ban ma iya lissafo su ba duka. Saboda gaskiya suna da matuƙar yawa.

Me kake yi don fara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine ina yin abubuwa gaskiya masu dama saboda ƙara aikina kuma in ƙara tsara aikina kuma aikina ya tsaru kuma aikina ya kasance me kyau. Kuma aikina ya kasance cikin armashi da kuma kwanciyar hankali kuma kowa ya gani kuma ya yi abun nan ko da aci na ƙara aikin. Don kuma kai gaskiya, ƙara aiki gaskiya, wani lokacin kuma bana son shi saboda wani ƙara aiki ayar aikin wahala ne.

Kafison fanka ko AC? Hmm to a talakance de inda za a ce fili dalla dalla ne gaskiya. Na fi son AC saboda ka san AC shi baya hura fanka, baya hura iska ko zallan ɗan sanyi ne zai rika shiga hankali hankali a gafarki amma yana cutarwa. Ammashi fanka natural air kenan wato ace iska daga Allah. Eh shi ne zai diga baka idan ya jujuya ma domin iska ka gani ai kana ɗan shan iskanka. Amma dai gaskiya AC ita ce after, ita ce tafi gaskiya. AC eh ita ce tafi gaskiya.

Yaya kake gaishe da mutane? Ina gaishe da mutane ta ya da yaranmu. Wannan muka fi ji shine "Ina kwana, ina gajiya, an tashi lafiya" ko kuma in ce "Barka da rana", dadadare ne in ce "Barka da dare". Idan kuma in ce zamu rabu, in ce "Sai da safe" da daddare kenan. Zamu rabu kuma da rana sai in ce maka "Sai an jima". Yadda muke gaisawa ke nan. Ina kwana, ina gajiya, an tashi lafiya. Lafiya lau, ya aiki, ya wajen daɗi, Alhamdulillah. Shine yadda ake gaisuwa da Hausa da yaren Hausa.

Wane irin kiɗa kake so kake son ji? Mm, irin kiɗan da nake son ji na son in ji kiɗan Yaren Hausa. Musamman ma inji Shata da Ɗanƙwairo da Hassan Wayam da Gambu da sauransu da Sani Sabulu sai kuma masu kiɗan zamani irin na Hausa su Nura M Inuwa, M Sharif, Ado Gwanja, Sadi Sidi Sharifai, Musbahu N Ahmed, Abubakar Sani Yaro Ɗan Hausa. Ina jin su sosai. Na ji kiɗan Hausa sosai. Domin ma kiɗan Turanci ma bana yi, damuna bane sosai. Sai in ji kiɗan Hausa.

Kana da dabbar gida? Ina da dabbar gida mana kamar su kaji, akuya, shanu. Ina da su, muna kiwon su cikin farin ciki da annashuwa. Muna kiwon su sosai kuma suna jin daɗi. Muna kawo masu ciyawa suna ci. Muna kama su irin ƙaguwa da ya ƙasa suna ci.

Kana tare da--kana ƙetare kafafun lokaci--kafafun lokacin zama. Yana ƙetare kafafun lokacin zama, lokaci da wani lokaci haka yana ƙetarewa. Sai dai yanayi ne kawai ke sa wani lokaci ba ni ketarewa. In ka ƙetare wani lokaci ma dai kaine za ka ji a jikin ka. Saboda abubuwan da suka dokoki.

Wace rana ka ke zuwa kasuwa? Eh, ranar da nake zuwa kasuwa gaskiya suna da yawa saboda kasuwa ba dai rana ɗaya suke ci ba. Za ta ci Alhamis wani Jumma'a wani sati wata Lahadi wata Laraba. Ka ga bani da wani specific rana a ce wane nawa ita ce ita ce nake zuwa kasuwa. Na dace a wannan lokacin kasuwa ina da ƴan kudadena haka sai in tattara in yi kasuwa.

Raba abincin ku da mutanen, yana raba abinci da mutanen yana raba saboda albarka muke so. Muna so albarka, Allah ya albarkace abu. Don ga raba abincin ku da mutane. Lokaci, na albarka zai dinga sauka a cikin gidanku insha Allah.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa ke zuwa, ina sai, sai in samu in fake in ruwa samane. In ruwa samane in fake, in ta addu'o'i neman tsari daga sharrun ruwan nan, kuma nema addu'o'i in samu alkhairin cikin ruwan nan. Na ba yi lalle cewa na yi wannan afuwa.